Bango-bangojin, bangojin mu launin shi akwai launi mai kalar ruwa, kalar ganye, kalar ƙasa da kalar ruwan toka. Muna da irin su launin nan. Muna da su irin bango-jin na masu launin haka.

Kujerunmu suna da dadi, suna da wuri da mutum zai iya ajiye kai, ya ajiye hannu, ya sa baya ka miki. Banda haka, kujerun akwai laushin zama. Yana da katifa mai laushi da in ka zauna ba za ka ji gajiya da zama ba. Za ka ƙi damar tashiwa, za ka cigaba da zama har zuwa yamma.

Ranar ta uku watan ran talata kenan. Inji waye ne ya yi karama gidan mu? Talata. Ina kirga, ina kirga nawa ne? Kasan ko na fara kirga ran sati ne? Kaba. Ranar ta uku bakin ne ya karamo. To ko zo ku yanka magana nayi magana ko zo ku yanka magana. A ba mu ce ba. To bari na yi. Ba na kaɗawo da magana.

Eh ina amfani da kunnen waya, ina amfani da shi ina jin sauti, ina jin labaran duniya kuma ina amfani da shi ina kalla fim, ina jin maganganun da ake yi a wurin fim. Ban da haka kuma ina ji sa shida sai da ta rage min surutun jama'a.

Gaskiya a da dai ina son abinci me yaji sosai amma dana zo na ɗan yi rashin lafiya da ulcer ke damu na tun daga lokacin likita ya ce min in daina cin abinci me yaji, in daina cin abinci me yaji sai dai mara yaji. Amma nan da zuwa gaba dai maybe zan cigaba da ci.